Mene ne lamban ka-- lamban ku mai albarka? Hm? Lambata mai albarka? Hm, to ni di bana caca, bana wani abu me kama da hakan. Ballanta na'a inca ina da wata lambar mai albarka. Gaskiya bani da lamban mai albarka? Lambar mai albarka? Bana da lamba mai albarka saboda bana caca, bana yin komai, bana yin wani abu wanda ya lakanci hakan ma. Balle ma in samu wata lamba mai albarka. Sai dai ko idan akwai lambobin dai da nake ganin din, ina yawan son su irin lamba uku hakan, lamba bakwai hakan. To ina son lambobin nan. To amma wai wata lambar mai albarka tawa wanda zan ce gatan. Ko ko idan nai caca zan samu abin da nake so da ita, babu. Saboda bana caca, bana komai, bana dukkanin wani aiki da ya lakanci haka. Da zan ce to ga lambata da in dai na sata sai samu abin da nake so. Saboda ita ce lambar ta mai albarka a'a bana da ita.

Yaya kake gaishe da mutane ko mutane? Yace nake gaishe wa mutane ya danganta. Ya danganta idan da abokina ne, ko ko yayana ne ko ko ko babana ne ko ko ko ɗan'uwana ne ko ko ƙanin babana ne ko ko yayan babana ne ko ko abokin babana ne haka dai. Ko kuma matace ko kuma ƙanwan matace ko kuma yayan matace ko kuma ƙawar matace ya danganta. Da kowa ko kuma ƙanina ne ko kuma sakwannina ne. So ya danganta da kowa ko kuma ogana ne a wajen aiki ko kuma wanda suke kasa nane a wajen aiki ya danganta. Yace dai nake gaishe da su. Kowanne ya bambanta. Idan babana ne zan ce, Baba ina kwana? Zan gaishe cikin ladabi da biyayya. Haka mama ma ita ma. So haka yayunsa da ƙannansa da dukkan wanda ya girme ni. To haka nake gaishewar. Idan kuwa abokina ne, ah zan zo in ce, Salamu alaykum, zamu yi sallama a aiki, a gida, gajiya, a aiki, ya kowa da kowa. To haka nake gaishe su. An ce lafiya lau, Alhamdulillah. In kuma na kasa na ne, zan yi ce, ah wane kana lafiya? Yace, eh ina lafiya. To ga gida ya kowa da kowa ya suma masu babu kowa da kowa yace lafiya lau, Alhamdulillah. Shi ma in ya ga dama ya gaishe in kuma bai ga dama ba, ba zai gaishe ni ba. To ni hakan bai dami ni ba. Haka shi ma na kasa da ni a wajen aiki. To shi ma haka irin gaisuwar tashi kenan. Ce wa na lafiya a gida, ya iyali ko koma da aiki. To shi ma duk hakan ne. Duk hakan nake gaishe su. In dai na kasa da in kuma na sama da ni ne. Zan tsuguna har kasa cikin ladabi da girmamawa da fara da girma da biyayya mu gaisa. Ko kuma in ce na gaishe su.

Kana shan ruwa mai sanyi? Ina shan ruwa mai sanyi. Ina shan ruwa mai sanyi amma kuma ya danganta da irin yanayin da ake ciki. Don irin wannan yanayin zafi ne haka to ina bukatar ruwa mai sanyi. Sanyin ma ba na kaɗan ba, sanyin na gaske. Saboda zafin da ake yi mu a nan ƙasarmu ko in ce garinmu ba ƙaramin zafi ake yi ba. Zafi ake yi na in na n ha, zafi ake yi na sai dai kawai dai, Allah uya ba mu ikon wucewa lafiya. In ma yana yin sanyi ne kaman irin yanzun, lokacin sanyi to ba ma, ba ma na son ma na jibanci ruwan sanyi sabida mara, kai ya sa mun mara. Ya sa mun mara kuwa ai na cuto. To nakan guji ruwan sanyi dukkan wani abu ma da ya jiɓanci sanyi ba na so, sabida ina bukatan lahita ta da kyau da kyau. To ba na shan ruwan sanyi kamar lokacin sanyi haka, da yana yin da gari ya yi sanyi, amma lokacin da gari ya ɗau ɗumi, ya ɗumama, ya ɗau zafi to ina bukatan na sha ruwan sanyi, ba ma sha kaɗai ba har wanka da ruwan sanyi ina bukata ne. Sabida na ba na son zafi ko yaya yake, ko yaya yake ba na son zafi ko yaya. To ina bukatan na yi wanka da ruwan sanyi in dai lokacin zafi ne. Amma kuwa in ba lokacin zafi bane ba? To ba ruwa na da ruwan sanyi. Ruwan sanyi ya yi can mun yi hannun riga da shi ya yi can, na yi nan shikkenam tab ba ruwa na amma in okacin zafi ne ruwan sanyi ni da shi, ai salama alaikum ko da yaushe mun zama abokanai. In sha kuma sannan nai wanka da shi, shi ne. In ba haka ba, rayuwar ba za tayi daɗi ba. Za ka wuni cikin zafi ne kuma zafin nan gaba ki daya ba daɗi. To gwanda mutum ya samu ya ringa shan ruwan sanyi a lokacin, sannan kuma ya ringa ɗan wanka da ruwa mai ɗan sanyi ba mai zafi ba, sabida yana yin da ake ciki.

Ina son karanta littattafai? Hmm, ina son karanta littattafai. Ina son karanta littattafai. Littattafai suna da daɗin karantawa. Irin littattafai haka na yaƙi da kuma labarai na ban mamaki da sauransu. Ina son karantawa. Kuma irin labarai na soyayya, shima ina son karantawa. Ina son karanta irin waɗannan littattafan saboda suna da dadi sosai da sosai. Sosai ma kuwa. Akwai lokacin da ina makaranta, ba'nin abin da nake, ba'nin da abin da nake karanta, ko karatun ma makarantar ma bana yi, kawai irin wa'innal littattafan nan nake karantawa saboda ina jin dadinsa a lokacin, a lokacin duk yanayin da nake ciki, na rashin daɗi. In dai yana da kyau littafi ina karantawa to nakan ji daɗi sosai a raina. So saboda haka ina son karanta littattafai sosai ma kuwa iri da kala daban daban. In dai littafi ne dai kuma na fuskanci cewa akwai karuwa, akwai ilimin da zai bani kuma sannan, mazannan akwai abubuwan da zan iya ɗauka wanda za suyi mini amfani, ina karantawa sosai da sosai ma kuwa. Mai in dai littafi zai sani nishaɗi, shima ina karantawa duka. In dai littafi zai, zai biya mini wani dukkan wani bukatu nawa, bukatu nawa wanda nake bukata, to duk ina karantawa. Ina karanta littattafai da dama da ina ga. Kai littattafan da nake karantawa amma yawanci abin da yake karantawa bana karanta na Hausa yawanci gaskiya. Na karanta na Turanci, ina karanta na Turanci saboda Turanci ba yarena bane ba ina son na koya. To in dai ina son na koya sai ina irin karanta irin wa'innal littattafan tukuna in samu sai na koya da kyau. amMa littafin Hausa shima ina karanta akwai wani littafi Magana Jari na karanta na ɗaya, na karanta na biyu to ban samu na ukun shi ba. amMa labari ne mai daɗi, labarai ne kala kala a cikinsa. So akwai labarai masu daɗi da yawa a cikinsa. Na, in da cima mutum ma zai same shi, koko za ku same shi ku karanta to ba ƙaramin daɗi za ku ji ba, kuma ba ƙaramin nishaɗi mutum zai samu ba. Akwai labarai da yawa gaskiya a cikin Magana Jari sosai da sosai, labarai kala kala. Akwai wani labari a ciki, bari in gwada ba ku shin. Akwai wani labari na sarki da matansa guda biyu, sai wata a, a matansa guda uku. To ta ukun amarya ce kuma sai ya kasance ta zo daga ƙaramin gida su kuma sauran da 'ya'yan sarakuna ne. To sai yazamanacewa suna kishi sosai da ita, suna jin haushinta. Shi kuma sai ya kasance sarki na sonta sosai da sosai. A cikin littafin fa da na karanta nake baku labari ɗaya daga cikin littafin da na karanta. Ina son ta sosai da sosai su ba ƙadan ba ma. To sai ya kasance dukkan abin da za a yi, nata daban ne su ma nasu daban ne. Irin to sai suka fara kishi da ita suna nuna bakin ciki har sada dukkan wani abu da aka sani dai suna nuna. To kawai sai suka rasa yadda zasu yi da ita, sai suka ce to bara, sait da za su yi da ita za su ƙulla mata sharri. Suka je suka kama ɗan sarki suka kashe, suka ce Hassanatu ce ta kashe to dama sunanta Hassanatu. Suka kama ragon sarki suka kashe, suka ce Hassanatu ce ta kashe. To dama ita ba ta, ba ta magana sosai. Ba ta magana kurma ce. To in dai akace haƙa to mutum da ba a yi ce zakin ta kare kanta, to kawai sai a ɗauka a kan ni. To da abun ne ya gaji ya gaji kawai aka ce to shi ke nai, bari a kama ta a yanke mata hukunci. To daman tana da wani ɗan uwa Hussein su biyu ne, 'yan biyu ne. Sai dai Hussein ne ya ji labari ya zo gare ta, ya zo yana cewa to daman shi ya san cewa tana magana. To ya zo yana cewa don Allah ta buɗe bakinta ta yi magana kafin da za a zarta mata da hukunci. Yana cewa to daman wa shegari ne, a shegarin da ya zo wajen ta. Da aka zo za a yanke mata hukunci sai yafara waƙa, "Hassanatu, Hassanatu yi magana a ɗaya. Hassanatu, Hassanatu yi magana a biyu. Hassanatu, Hassanatu yi magana a uku." Can kuwa Hassanatu ta buɗe baki ta yi magana, ta ce "Ai, matan sarki sun kashe ɗan sarki sun ce wai ni ne. Matan sarki sun kashe ragon sarki sun ce ni ne." Sai sarki ya ce "La ila illallah." Shi matan nan sharri kuke mata? To aka kawo matan sarki aka yanke musu hukunci kurunkus.

Wane irin mai nake amfani da shi? Hmmm! Wajen shafawa ko kuwa wajen girki? Hmm! Wajen shafawa ina amfani da irin su Vaseline haka, su cocoa butter haka, sannan sai wani, eh Vaseline ɗin dai Habiba sunanta Habiba. Sunan Vaseline ɗin Habiba. Sannan kuma in wajen girki ne haka abinci ina amfani da manja da mangyada. Man kuli-kuli kenan. Manja da mangyada. Manja shi za ku gan shi ja ne, ja ne. Da wannan akwai bishiyar shi kwakwan manja. Ana ce mata kwakwan manja. To akwai wani kwakwa 'yan kananu, za ku gansu jajaye haka. To da shi ake yin manja. Shi kuma mangyada, mangyada akwai wani abu da ake ce mai gyada. Shi ma shukawa ake yi. To anan ake fitar da gyada, a fitar da tunkuza, tunkuza a yi kuli-kuli ko kuma a yi abincin dabbobi da shi. Irin su rago, shanu haka, su kaji haka, dukkan wani dabba ta gida ne, wanda ana bukatar taci tayi girma sosai, ta yi bulbul, ta yi kyau. To ana sa mata kuli-kuli a cikin abincin da za a haɗa mata. To abubuwan da nake amfani da su kenan. Ta wajen girki mangyada da manja. Ta wajen shafawa a jikina, ina amfani da Vaseline mai suna Habiba ko kuma cocoa butter. Su kaɗai nake amfani da su. Su ne kaɗai mayukan da nake amfani da su. Sai dai kuma in irin kamar haka kuraje haka in sun fito min akwai man da nake shafawa mai suna, me yake da suna Fumbat A. Magani ne shi kuma wannan sosai in shafa, idan na shafa, to sai kuma kurajen su fice. Amma ga mayukan da nake shafawa wajen abinci manya, nake shafawa cocoa butter da Vaseline. Wajen abinci kuma mangyada da manja.

Abin sha da na fi so ina shan ruwa sosai da sosai. Don ko da yaushe akwai jarkar ruwa a gefe na. To shine dai abin sha wanda dai na fi so ko da yaushe. Amma akwai sauran abubuwan shan da nake so fa. Akwai su irin su lemu haka, lemon kwalba, irin su koka kola, lacasera, fabb kola, gasinan su fanta duk ina sha. Sprite, alive, sosa duk ina sha suma duk ina so. Amma dai abin da na fi so kuma nake sha ko da yaushe kullum yana a gefe na. To shine ruwa. Saboda ina jin ɗado ruwa. Don ba na ƙwarin awa guda ban sha ruwa ba. Amma na ji ance hakan yana ƙara lafiyar jiki. To shi yasa ko da yaushe za a gano da ruwa a gefe na. Haka lokacin da za ka ana taimin complaint ka ce kai ba ka da wani aiki sai shan ruwa? Ka ɗebo ruwa a cikin jarka kawai ka ajiye ka yi ta sha daga ɗan yimo sai kaɗan sai dai ka ɗauka ka sha. In ce ah to in ban sha ruwa ba me zan sha? Ai dole ne in sha ruwa ko da in samu, in samu, in samu, in samu lafiyar jikina. Saboda an ce shan ruwa ko da yaushe yana ƙara lafiyar jiki. Yana wanke dukkanin wasu cututtuka, yana taimakawa wajen wanke dukkanin wasu cututtuka da suke cikin huhu na mutum. To kuma in dai mutum zai dage ya ringa shan wannan ruwan, to ai zai rabu da cututtuka da yawa. Ma riba ne a gare shi. To ina shan ruwa sosai. Ina shan ruwa. Bayan na ina shan lemuka. Kuma sannan akwai bayan lemuka akwai irin su tiyi haka ina son shan tiyi shima. Saboda ina sha da safe, ina sha da rana, ina sha da daddare. To shima ina son shan tiyi. Bari ma irin yanayin da muke ciki yanzu na sanyi. To ai ina bukata in dai ma zanci abinci don gwaman cikin na. Saboda shima abincin mai zafi ne. Amma dai in na sha ruwa, ruwa haka dai abu mai ruwa dai mai zafi wanda zai ɗan yi, wanda zai ɗan sa cikin na ya ɗan ɗumama haka. So shi nake sha. Ina shan shayi haka lipton ba kofi ba. Lipton nake sha ba kofi ba. Bana shan kofi. Kofi in zan sha sai irin ina da aiki da daddare haka, aikin da zanyi da daddare to sai na sha kofi. Amma ba na shan kofi haka nan kwar. Na fi shan shayi lipton haka. Sannan kuma abun da na fi so na fi sha shine ruwa. Saboda ruwa, ruwa duniya ne. Ruwa in ba ma ba ruwa ma ai ba za a rayu ba. To ina shan ruwa sosai da sosai. Ina shan ruwa sosai da sosai saboda shine ginshiƙi na rayuwa. Ruwa ma shine ai ya kewaye duniya. Kusan akan ruwa ma muke. Rabi, rabi da kwata na duniya ai duk ruwa ne. To dole sai da ruwa za a yi rayuwa. In babu shi ba za a yi rayuwa ba.

Wane yanayin ɗaki ka ke fo so? Hmm, yanayin ɗaki, na fi son ɗaki nini kaɗai, guda ɗaya, nini kaɗai ba kowa a ciki. Ma'anar yanayin ɗaki ya kasance ɗaki nili koyi dai guda ɗaya. Haka toilet a ciki kome da kome nawa dai ya zama da cewa yana cikin nini kaɗai. To ina son irin ɗakin nan sosai da sosai ma kuwa. Ina son irin ɗakin nan. Ma sannan ɗakin ya kasance haka, farin fenti ne haka a cikinsa kome ya kasance fari. To ina son irin ɗakin nan. Sannan kuma in ya kasance idan zan zauna a ciki ya kasance kowi ba wani haske, in ban da wannan hasken farin ɗakin kowi. Kasance kowi window a rufe ko ina a rufe koyi dai. Kasance da ɗan duhu koyi. I kasance, I kasance koyi wannan hasken farin ɗakin nan ne a ciki. Kuma kome da kome wanda nake bukata yadda akwai sa a ciki. Irin su games haka, TV game haka da irin su, ah irin su, irin su ah komfiyuta ta ta aiki wato ta trading kenan. Sabida ni inason trading ni forex trader ne irin irinsu haka ace inada su haka a jikin bangon ɗaki haka irin ƙatoton ƙatoton mai yake da suna. Ƙatoton talabijin haka wanda zan ringa kallon chat, ina reading chat ina kallon shi sama da ƙasa. Ta yacca nake so. To ina son irin wannan ɗakin. Sannan ya kasance akwai na'urar AC a ciki wadda za ta ringa sanyaya mun ɗakin idan yanayin zafi ya zo. Kuma sannan akwai fanka sannan kuma akwai irin hitan nan ta ɗaki wadda za ta ringa dumama mun ɗaki idan sanyi ya zo kenan. Yauwa ya kasance ita ma akwai ta sannin shi ma banɗaki akwai irin hitan nan na ruwan zafi. Yauwa kasance in zan yi wanka ba sai na je ina neman ruwan zafi koyi sai dai koyi in danna, i ɗebo ruwan zafi na. Sannan kuma ya kasance kome da nawa a cikin sa a tsare wajen kayana daban, gado na daban kuma ya kasance ɗakin da fili ba, ta ba wani takura haka. Wajen littattafai na daban sannan shi kan shi wajen da zan je nayi aiki, eh ina trading ina shi ma daban. Yauwa kome da kome sannan ya kasance ɗakin da ɗan fili wanda zan ringa training haka da safe idan na tashi. Zan ɗan yi training haka don motsa jiki na haka da safe idan na tashi. Wanda ba wani takura haka kuma idan nayi baƙi zai kasance kowa ya samu waje available space ba wani takura haka Ma wani sifayan gado ne ma akwai shi ma wanda zai kwanta haka. To ina son irin wannan ɗakin nan kome da kome ace kome da kome nawa suna ciki kuma nawa nini kaɗai. Ba wani mai shigo mun daga ni sai ni, sai abubuwan da suke cikin ɗakin. In mutum ya shigo to ya shigo ne za mi, zami gaisa ko kuma baƙo ne ya zo waje na shine. Amma ni ni kaɗai ba ruwa na da kowa. Yauwa zan zauna ni ni kaɗai. Na fi son irin wannan ɗakin. Ɗakin ya kasance nini kaɗai ba kowa.

Hmm, kafiz kana son fensir ko alkalami? Dukansu ina so, sabida ya danganta da irin yanayin aikin da zaka yi. Akwai lokacin da lokacin ina son zane haka ina yin zane haka dizainin motoci haka, irin zanen ninjas haka avengers da sauransu. To ina, ina, ina, ina, ina, ina yin zanen ne da fensir. To a lokacin ba abin da na fi bukata irin fensir. Fensir amma irin HB irin nan mai baƙi sosai da sosai. To ina son irin wannan fensirin. Sanin kuma yanzu alkalami shi, shi ma ina bukatan shi sabida akwai zanen da idan ka yi shi da alkalami sai yafi kyau akan fensirin. To duka biyun ina son su. Ba wanda bana so. Fensirin da alkalamin duk suna da amfani. Fensir za ka yi amfani da shi wajen zane shima haka alkalamin idan wani zanen ya zo za ka yi amfani da shi. Masannan wajen rubutu shima za ka yi amfani da shi sosai. To dukansu kun ga suna da amfani. To ba wanda bana so. Dukansu duk ina so. Duk ina so gaba ki ɗaya guda biyan. Ba wanda zan zaɓa in ce gashi wannan ni ina so wannan ni bana so. Ko da yake tambayar da aka yi mun wanne na fi so? To gaskiya dai ba wanda zan ce ga wanda na fi so. Dukansu biyun ina so. Ina son fensir, ina son alkalami sabida dukansu duk suna da amfani. Amma wani lokacin na fi son fensir wani lokacin na fi son alkalami. Sabida idan aikin alkalamin yazo ai bazan bukaci fensir ba ko alkalami zan bukata. Don kuma aikin alkalamin yazo bazan bukaci al, eh fensir ba. A idan kai aikin fensir yazo bazan bukaci alkalami ba fensir zan bukata. To kun gani dukansu suna da amfani. Dukansu su biyun duk ina so alkalami da fensir gaba ki ɗaya duk ina so gaba ki ɗaya guda biyan. Ba wanda bana so alkalami da fensir dukansu duk ina so.

Eh, ina ƙetare ƙafafu lokacin zama. Ina ƙetarawa sabida nafi jin daɗin zama a ga. Ɗan ƙetare wasu haka waje biyu amma kuma ya danganta da wajen da naje. Ko wajen da idan ka je haka ƙetare ƙafafuwan kamar ka yi rashin ladabi ne. So, kawai ya danganta da wajen da naje kuma da abin da nake yi. Amma ina ƙetare ƙafafu wajen zama haka sabida ina jin daɗin yin haka. Amma kuma ya danganta da inda naje ko kuma da wanda nake zaune. Hmm, wanda nake zaune babban mutum ne haka ko kuma inda naje haka waje ne na girma, na mutunci haka ai bazan je in ƙetare ƙafafu ba. Dan wannan kamar alamu ne na rashin tarbiyya, ladabi da biyayya da kuma rashin nuna girma ga manyan mutane haka. So amma ina son ƙetare ƙafafu.

Kujeru na suna da daɗi mana. Zan kama inje insiyo kujerun da ba su da daɗi ne. Kujeru na suna da daɗin zama, sai ma na ba ku aro ma kun zauna kun ji yanda suke. Don kuwa duk wanda ya zo ya zauna, sai ya yi santi sai ya ji dama bai tashi ba. Saboda suna da laushi, taushi, duka wani abin da ake bukata. Idan bayan ka fama yana ciwo ka zo ka zauna kan kujerar nan fa, abin ka tashi ji za ka yi bayan ka ya daina ciwo. Saboda haka kujeru na suna da daɗin zama kuma suna da daɗin zama wajen yin aiki. Idan ma kana aiki irin haka ko irin abu kake yi a na'ura haka wanda za ka zauna ka ji ma, to ba za ka ji wani gajiya ba. Saboda suna da taushi, laushi, dukkan wani abin da kake bukata. Bama za ka so ma ka tashi daga kan kujerun nan ba. Suna da daɗin zama sosai da sosai sai ma kun zo kun tara. Akwai wani aboki na ma da yazo shi ma haka ranar yanzu bayanshi yana ciwo na ce ato shikenan. Ai ka zo gidan sauƙi ake cewa ka hau kan kujerar can kawai ka zauna na tsawon mintuna. To da yardar Allah za ka ji bayan naka ya daina ciwo. Zauna haka yana ganin kamar wasa yana tashi ya ce mun "Kai aijiya yi kamar an zare mai wannan ciwon bayan". To kujeru na suna da daɗin zama kuma idan bayan ku yana ciwo ku zo zan ara maku ku zauna bayan ku ya daina ciwo. Ba sai kun je kuna shan wani maganin ciwon baya ba. Ba maganin ciwon baya na a kyauta ku zo na ara maku kujeru na ku zauna shikenan. Amma kuma ba kwa so to shikenan. Wannan dama ce na ba ku. Inda kuna so ku neme ni ku zo ku ara kuma ku yi amfani da su. Kuma ku kwashi Roman Damokuradiyya da kujeru na su gyara muku bayin ku baya ya daina ciwo sosai da sosai. Kujeru na suna da daɗin zama sosai ma ku.

Kana shan magani kullum? Me zai kaini shan magani kullum? Ni da ba lafiya ne, ni da nake da lafiya. Ai, baruwana da magani, indai na sha magani to bani da lafiya ne. Amma bana shan magani kullum. Me ya sa ni na ringa shan magani kullum? Ai, bana fata Allah ya kawo abin da za a ce ga shi. Wannan magani ne, kullum sai ka sha shi. To a'a, bana shan magani kullum. Sabida lafiya garau lau na ke, ba abin da yake damuna. Su bana shan wani magani kullum. Su ma masu sha ina, ina, ina, ina, wanda suke sha magani kullum ina, ina rokon musu lafiya da Allah da yaba. Allah ya ba su lafiya, su dina shan magani kullum. Sabida ba abin so ba ne ba. Shan magani kullum ba abin so ba ne ba. Duk wanda yake shan magani kullum ya kamata a tausaya mai. Sabida yana cikin wani yanayi, yana cikin wani hali. Halin ma ba kaɗan ba. Da rashin lafiya, rashin lafiya ba ƙaramin abu ba ne ba. Ba ƙaramin abu ba ne ba rashin lafiya. Ina fatan su ma wanda suke shan magani kullum sabida ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya. Koda muke da lafiya Allah ya kare mu da lafiya. Kuma kai ya ɗaura mana shan magani kullum. Kar ya ɗaura mana rashin lafiyar da za a ce sai mun sha magani kullum. Shi ne, amma bana shan magani kullum.

Wane ƴaƴan itace na fi so? Hmmm. Ƴaƴan itace suna da daɗi to zan ce dukkansu kusan ina so. Amma wanda dai na fi so dai a cikin shi ne, abani, kankana ko lemun ɓawo. Hmm, ina son guda biyun nan sosai. Amma dukkan su suna da daɗi. Ina shan su gaba ki ɗaya. Su ayaba, su mangwaro kai na manta da mangwaro. Ina shan mangwaro sosai. Idan lokacin mangwaro ya yi, toh kusan kullum sai na sha mangwaro. Ina shan mangwaro sosai. Ha! Mangwaro, da su abarba, su gwanda, su apple duk ina so. Su apple ke nan, tuffa ke nan ko? Duk ina so. Su inibi, su guava duk ina so. Duk kowanne idan lokacin shi. Kun san mu anan lokaci lokaci ne. Kowanne da na shi lokacin. To idan duk lokacin abu idan ya zo, idan lokacin gwanda ya zo haka, suna shan gwanda haka sosai. Idan kankana ta zo haka, ina sha sosai. Idan lemu haka shi ma yana yin shi ya zo ya kasance yana da sauki sosai a kasuwa. Shi ma ina san shi sosai. Da mangwaro ne, mangwaro ne ma idan lokacin shi ya zo, maƙotan nan suna da bishiyar mangwaro. Ina zuwa na sha. Akwai wani lokaci da muka je tsinko mangwaron nan mai gidan nan ya fito daya. Ni ina can sama ni ne mai tsinkowa, ƙanaina suna ƙasa suna tari. Kwai ba su Ankara ba. Mai mangwaron nan ya fito, mai gidan nan ya fito, aiko su suka gudu suka bani. Ina can ina jijjigo mangwaro suna faɗowa ƙasa ina cewa. Kuna dai tara mana, dai ko suna tara mana suna cewa, "Eh can ko sai na ji shuru ashe mai gidan nan ne ya fito ni ina can sama." Ai ko ya samu balet ya tsaya a nan ya ce sakko. Sakko na tsaya na ƙame a can. "Za ka sakko ne ko ko?" Sai na biyo ka na ce wallahi ba zan sakko ba. Indai har na sakko na san sai ka duke ni to ni ko ba zan sakko ba. Gwanda in ta zama a nan kai ma ka yi ta tsayuwa a ƙasa. Haka muka yi da shi. Ya yi ya yi na sakko, na ƙi na sakko. Ai ko da ya yi kamar zai hau ai ko na biyo da shi. Ji kake zuuuu na fado ƙasa, na fado wa ban tsaya wani watawata ba. Fit! Na fice sai gidanmu. Dukan da bai yi min ba ke nan. Sai gashi ya zo gida. Ai wane ya je ya yi, menene ya yi kaza da kaza ya kawo ƙara ta gida. To a nan shi bai duke ni ba a nan mai gida ya duke ni saboda mangwaro. Kun ga ina son mangwaro shi ma. Idan yanayin guava ya zo shi ma ina son guava sosai da sosai. Ina siya. Dan akwai lokacin shi ma lokacin muna makaranta akwai wani mai guava a kasuwa. To makarantar mu kusan kusa da kasuwa take. Da idan aka tashi akan je wajen shi ma na siya kullum. Ina son guava shi ma sosai da sosai. Nan akwai wani abu agwaluma. Kun san agwaluma? Kun san agwaluma ba? Shi ma ina son agwaluma sosai da sosai. Dan yanzun lokacin shi ne ma. Kusan kullum sai na siya na sha. Ina son agwaluma shi ma sosai. Shi ma kayan itacen ne. Ina son agwaluma. Dan har shuka shi ma na yi. Yanzu haka ya fara futuwa amma sai da ya ɗauki lokaci mai tsayi. Kusan watan shi ɗaya kafin ya fara futowa. Yanzu ya fara futowa yana ɗan ƙarami tukuna. To so nake na raine shi ya girma ya zama bishiya babba. Wanda ni ma zan ringa, za su ringa futowa idan lokacin su ya yi. Ni ma in ringa ɗiba ko kuma in ringa sha ko kuma na ringa sayarwa. To suna nan. Akwai wani abu shi ma fasa dabar. Shi ma kayan itace. Zaku gan shi shi ma yana da daɗi sosai, yana da zaki sosai da sosai. Da idan kuka sha wani abun nan ma sai kun ƙara sha. Shi ma ina shan shi sosai. Shi ma na shuka shi, shi ma yana nan. Akwai wani abu shi ma kayan itacen ne. Ana ce mai fiya. Kun san fiya? A za ku san fiya. Ana ce mai fiya shi ma. Shi da gishiri ake sa. Shi ma yana nan na shuka shi yana nan ta bayan gida. Yana nan shi ma na shuka shi ya fara girma. Sai amma shi abin ya fara a siya ɗauki lokaci. Yakan ɗauki wata takwas ko ba wata takwas ba kai shekara takwas kafin yayi girman da zai fara fitan man da ƴaƴa. Amma shi ko mai na shi magani ne. Ko yanzu ma za a iya amfani da ɗan ganyen shi haka da yake fitarwa a yi magani sosai. Magani ne sosai da sosai. Ina son kayan itace ba. Ina son kayan itace. Amma dai wanda na fi so dai su ne wanda na lissafa. Su ayaba, a su ayaba, mangwaro haka, lemu haka to ina son su sosai da sosai. Ina son wa'innan kayan itacen. Na fi son su ma.

Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a wajen aiki? Abin da yake ba mu ƙwarin gwiwa shine, ya zama na cewa muna da maigida mai adalci wanda yana jin kukan mu komai mu ka kawo mai zai ji kuma zai fahimce mu. To in dai za mu sami maigida mai adalci irin haka kuma ya biya mu akan lokaci, dukkanin wani buƙatun mu da kukan mu idan muka kai mai baya ƙyashi, ya biya mana bukata to ai mun gama. Shi ne zai bamu ƙwarin gwiwa sosai, mu tsaya, mu yi aiki tuƙuru tsakanin mu da Allah ba tare da mun cuce shi ba ko kwa mun bari an cuce shi. To a nan shi ma zai ga riban abun. Amma ko in dai ko ya kasance maigida baya saki da kyau, baya sakin fuska a yi wasa, a yi raha da shi, baya duk, baya la'akari da dukkan wasu ƙananu-ƙananun buƙatun mu da za mu zo mu kawo mai kukan mu, ya share, ya yi banza ko da yaushe shi ne cikin cin mutuncin ma'aikatan sa. To hakan ba zai bamu ƙwarin gwiwa mai aiki da kyau ba. Mu mai abin da yake so ba. Shi ne babbar abin da yake ba mu ƙwarin gwiwa a wajen aiki, shine maigidan mu. Saboda dukkanin wani abu da muke buƙata yana yi mana, dukkanin wasu kuɗaɗen mu baya rike mana yakan biya mu akan lokaci akan kari. To dole mu yi aiki da ƙwarin gwiwa, da karkashi da dukkanin ƙarfin mu don mu ga cewa mun jajirce, mun kai kamfanin mu gaba. To shi ne abin da yake ba mu ƙwarin gwiwa. Don mantawa akwai wani lokaci da muna aiki, ya zo ƙarshen wata aka zo ba a biya ba. Wani daga cikin mu ya shiga wani irin yanayi wanda yana buƙatan taimako. Taimako ba kaɗan ba, magashi wata ya zo tsakiya ana magana albashi ba za a biya ba sai ƙarshen wata. To haka nan maigida ya ɗauki albashin nan bayan ya ɗauki albashin shi ya ba da. Sannan kuma ya ƙara ninka mai, ya ninka mai albashin nashi ma biyu ya ba shi saboda yanayin da ya shiga, ya je ya fitar da kansa. Kin ga wannan ai dole ya zage dansi, ya yi abin da ya kamata. Dukkanin wani ƙwarin gwiwa an riga da an ba shi saboda ko da ya shiga wani hali, yana da wani wanda zai tsaya mai a wajen aiki. To dole yayi aikin shi tuƙuru tsakanin shi da Allah, ya biya wa maigidan shi shi ma buƙata saboda ya biya mai na shi bukata. Ya ɗaura shi kan hanya mai kyau, a ba, eh ya ɗaura shi kan hanya mai kyau tun da ya ba shi ƙwarin gwiwa wajen yin aiki. To ƙwarin gwiwa, ƙwa-ƙwarin gwiwa a wajen aiki, maigida ya kasance ba mugu bane ba, ba azzalumi bane ba kuma sannan yana da sakin fuska ga ma'aikata. Dukkanin wasu ƴan ƙananun buƙatun su na ma'aikata idan sun kawo mai, yakan daure ya cije ya ga cewa ya biya su. Maigidan mu shine ƙwarin gwiwan mu a wajen aiki. Shi ne yake ba mu ƙwarin gwiwa sosai da sosai wajen mu tsaya mu yi aiki tuƙuru tsakanin da Allah ba tare da ha'inci ba ko kuma cuta ba, ace mun cuce shi.

Kana ci da cokali ko da hannu? Hmm abinci? Ina cin abinci da cokali kuma ina ci da hannu. Yadanganta da wani irin abinci ne kuma da irin yanayin da nake ciki. Idan na ji ina son ci da hannu, zan ci da hannu. Idan na san-- idan na ji ina son ci da cokali, zan ci da cokali. Amma mafiya akasari dai cin abincin da nake yi, da cokali nake yi. Da cokali nake cin abinci na. Mafiya akasari in dai zan ci abinci da cokali nake ci. Kuma cokalin nan an ce ba fiyasa shi ake ba, gwara ka ci da hannu, da hannu ka raya sunnan Manzamu hannun Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Idan kana cin abinci da hannu kamar kana raya sunnansa ne kuma kana samun lada. Kuma za mu yi ƙoƙari mu kuma cin abinci da hannu. Kuma ma cin abinci da hannu an ce ya fi ƙosarwa. Tun muna yara haka ake gaya mana. To za mu koma cin abinci da hannu.

Nawa madubi kuke da su a gida? Madubin da muke da su a gida ai suna da yawa. Ina da madubi a ɗaki, ina da madubi a ɗakin mama. Akwai madubi a ɗakin abba. Akwai madubi a ɗakin su Amira. Akwai madubi a ɗakin su Sunusu. Duk wani ɗaki da yake cikin gidan nan akwai madubi. Aƙalla ba a ƙasar mu ba za a samu madubi kusan goma a cikin gida. To muna da madubi da yawa. Muna da madubi da yawa na kowane ɗaki. Muna buƙatan madubi. Idan mutum ya yi kwalliya zai duba kansa, kuma in yi shirya zai fita zai duba yaga. Ina ne ya kamata ya gyara? Ina ne ya kamata ya yi daidai? Ina ne bai yi daidai ba? Dik ya gyara. To kowane ɗaki akwai madubi a cikinsa. Madubi sun kai kusan guda goma, saboda ɗakunan da ke cikin gidan sun kai kusan goma. Sun kai goma. To kinga ko'ina akwai madubi. To maduban mu za su kai guda goma a cikin gidan mu.

Wane irin kasa gidan ku yake da shi? Gidanmu irin kasan da yake da shi normal ƙasa ce. Ƙasa ce, dandariyya ƙasa ga ta nan irin shi ne muke da shi a gidanmu. Muna, muna, muna, i-i-irin ƙasan da muke da shi kenan a gidanmu ba fulo bane ba. Normal ƙasa ne, ba a yi daɓe ba. Fulo shi ne daɓe da hausa, to ba a yi daɓe ba. Ƙasa.

Hmm ina iya, ina, ina iya duba lambar QR code. Ina iya dubaws sabida shima ina amfani da shi kamar authenticate, app authenticate. Wani sa'in na kan sa QR code ya ba ni QR, Q-QR ya ba ni code ɗin sai na sa. Wani sa'in na kan sa ɗauko QR code scanner. Idan na ɗauka, na ɗauki QR code zai ba ni, zai ba ni, zai ba ni lambar. Idan, idan ya ba ni lambar sai in je in sa authenticate. Haka nake yi. Ina iya ɗauka sabida na yi aiki so sai da QR code lokacin ɗin. Lokacin muna mining haka to akwai wani abun da ba zai yiwu ba. To dole sai da, sai da, sai da wannan QR code, sai da wannan lamba ta QR code. To ina ɗauko QR code scanner nayi scan ɗin sai ya fitar min da lamba. To ina iya duba lambar QR code in fito da shi na yi amfani da shi ko na sa a authenticate ko kuma in sa a wani waje dai haka dai wanda ake buƙata shi. To na iya amfani da shi.

Ina kunna kendir a gida? Hmm, tsohon, tsohon labari. A da dai muna kunna kendir amma yanzu ai ni naga kendir ma ai bana ganin kendir. Gaskiya dai yanzun ba ma kuna kunna kendir. Amma da dai shi ne abin da muke kunnawa a gida, muga haske in ba wuta. Amma yanzu, cab, yaushe rabon da naga kendir, ai ko shago na je ma bana ganin kendir. Bana ganin kendir amma da shi muke kunnawa a gida, muga haske in za muyi karatu ko kuma in za muyi wani aiki haka. Da shi zamu kunna, miyi lokacin nan haka za mu ringa ɗan ɗiban ruwan nan nashi. Kuma in kana jin sokana sai ka cire shi, sai ka ɗiga wa mutum ruwa. Ko da yake yana da zafi, yana da ɗan zafi kaɗan haka kaji mutum yace "wayyo Allahna!" To haka, ana tsokana da shi ko kuma haka ɗan, ɗan yi zane haka da shi ko wani abu. Kuma in ya gama narkewa ga baki ɗaya, zaren ya fita wanda yanarke a ƙasa, shi ma a ɗauka aje ana wasa da shi haka. Dan akwai wani lokaci da na je makaranta aka koyaman yacca ake haɗa polish na takalmi da kendir innan. Da kendir da wannan da engine oil, mataccen engine oil zaka samo. In ka saɓo, ka haɗa da kendar da shi wannan mataccen engine oil ɗin sai kuma gawayi ka daddaka, ka haɗa. In ka haɗa sai ka ɗaura wuta, ka ɗaura shi akan wuta, ɗaura shi akan wuta ka dafa, ka dafa, ka dafa, ka dafa sai ma ka fara dafa engine oil ɗin tukuna. Sannan sai ka sa kendir in, kasa kendir in shi ma sai ka dafa, ka dafa, ka dafa, ka dafa shi. Ya ɗauki lokaci kaman tsawon minti talatin haka kana dafa shi. Sannan sai a sauke, a sa mai turare sabida ya kora warin wancan man na bakin mai, ya kora warin bakin mai. Sai ya dan ringa ɗan ƙanshi haka. Sa kaga in ka ajiye shi, da ya bushe zai kama jikin shi. Sai ga ya zama polish. A lokacin nan na haɗa polish da shi, dan in ringa shafawa a takalmi na baki, bakin polish. Kendir, yanzu gaskiya dai tun lokacin nan ni dai rabona da kendir. Oh da yake ban ƙara haɗa wani polish in ba, amma dai ina son na ƙara hada wa. Dole zan nemo kendir innan kwanan nan shi ma, sabida yana da matuƙar amfani. In an haɗa ko polish din da zaka ɗan ringa gogawa a takalminka ba sai ka kai wa masu shu shaina ba sun wanke ma. Kai da kanka zaka wanke a gida sannan ka shafa kendir abin ka ba ruwan ka.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Mm, gaskiya ba ko da yaushe ba. Na fi son dai in zauna dai cikin duhu ba duhu can ba sosai. Bana son ɗakin yayi haske sosai haka. Ba ko da yaushe nake so in ga ɗakina yayi haske ba. Gaskiya na fi son in zauna cikin duhu. Na fi son in ɗan zama cikin duhu ya ɗan fi mun daɗi yanayin, ya ɗan fi mun daɗi yanayin haka don akwai lokacin da za a zo an shigo. Wai ke ba ka son zama ne a cikin haske? Kai ta sama cikin duhu, kai ta sama cikin duhu. Wannan ya shigo ya ce ka za, wannan ya shigo ya ce ka zama. Cewa uh dukkan wa yiku aka gama. Ni haka nake son na ga ɗakin, shiya sa da mutum ya zo ya kunna fitila da zarar, zai fi ta in ce to kashe min abata. Tun da aka kashe ka zo kaganta ba a kunna ba. To shi ne aka kashe, shi ne sa a fara wannan maganganu. To ni dai na fi son ɗakina dai haka dai da ɗan duhu, duhuwa duhuwa haka dai dilim, dilim, dilim. Ba wai ko da yaushe ya cika hasken nan ba sosai. In ya, in ya, idan ya haske haka dai, to lokacin ina ga, ina da bakin ne to haka sai in kunna haske sabida su amma ba wai dan ni ba. Ba kuma ba kowane ni kaɗai na fi son ɗaki duhuwa duhuwa ba sai yayi haske ba. Bana son ɗakina yayi haske sosai.